Kana iya ɗaura ƙulli? Eh, ina iya ɗaura ƙulli. Domin na kan yi ɗauri na kaya, na kan yi ɗauri na abun da ake sawa a jikin mashin. Sannan akwai ƙulli kuma wanda nake yi a jikin takalmi. Misali, ƙulli da nake yi na kaya. Idan aka tattara kaya aka tara su waje guda, na kan sami igiya na kulle su. Saboda idan na yi ƙulli ba ma kowa ke iya kwancewa ba. Saboda na kan yi ƙulli mai kyau wanda idan ka zo kwancewa ma, za ka sha wahala kafin ka yi ƙulli. Sannan abubuwan da ake ƙulli da su kala kala ne. Akwai igiya wadda za ka gan ta kamar ta, daurin shanu. Akwai igiya wadda za ka gan ta ta abin guga. Akwai igiya wadda za ka gan ta ta kamar zaren buhu. To suna nan dai kala kala. A misali, idan aka ci igiya ta daurin shanu, wannan za ka ga iya dabbobi kawai ake ɗaurewa da ita. Za ka ga ana ɗaure dabba kamar rago, tinkiya, sa. Duka da wannan igiya. Sannan kuma idan ba wannan ba, akwai igiya wadda ake ɗaura guga, wadda ake ɗebo ruwa. To wannan ma daurin duka ina yin ƙulli mai kyau. Saboda idan na ƙulle guga sai ai ta ɗiban ruwa ba ta tsinke ba ko ta faɗa. Sannan kuma in kaya ne idan na ɗauri, gaskiya yana ɗauruwa sosai. Ina ɗauri sosai saboda duk kullin da zan yi ina yi ne yanda zai inganta, yanda ba zai lalace ba. Sannan kuma in kaya ne a kan mashin to na kan yi ƙulli yanda duk nisan da za a yi tafiya a kan mashin ɗin, ƙullin nan ba zai kwance ba. Don haka na iya ƙulli sosai. Na kan ƙulle kaya sosai.

Kana da sa hannu a saƙonnin ku? Eh, akwai sa hannu. Ina da sa hannu a ciki saboda duk saƙon da zai fita nakan yi ƙoƙari na ga na yi signing, na sa hannu. Saboda duk saƙon da ya fita ba sa hannu, ka ga bai inganta ba ke nan. Zai iya yiwu wa ma a ce saƙon ba daga gare mu yake ba. Shi ya sa nake sa hannu. Akwai saƙonni kala kala. Akwai wanda kuma ko baka sa hannu ba zakaga ba wani matsala. Akwai kuma wanda ya zama dole sai ka sa hannu tukuna. Misali ace saƙon da za'a tura ma'aikata na biyan kuɗi ko kuma na ansan kayan aiki ko kuma na siyo kayayyaki dai haka na musamman. To kaga wannan saƙon dole sai ka sa hannu a san lallai cewa saƙon nan daga gare ka yake kuma da yardar ka. To idan aka ga sa hannun ka an tabbata cewa eh lallai kai ka sa hannu kuma da yardar ka za'a sayo wannan kayan ko kuma za'a bada wannan kuɗin, kuɗin aikin. Sannan kuma akwai saƙon da ko ba sa hannu ba, ba wata matsala. Ace saƙo ne na iko-iko haka. To kaga wannan saƙon ko baka sa hannu ba an san cewa ba wata matsala. An san cewa dama saƙo ne daga gare ka. Ko kuma ace saƙo ne za ka tura ma, uh, abokiyan zaman ka ko kuma masoyiyar ka. To kaga wannan saƙon ko baka sa hannu ba baka da wani matsala da wannan saƙon. Ko kuma ace saƙo ne ta waya. To kaga in dai saƙo ne ta waya ko baka sa, ba sa hannu ma an tabbatar da cewa wannan layin ka ne to ka ga ba wani matsala. Sannan kuma akwai saƙon da ya kamata a ce shi ma an sa mai hannu. Saƙo wanda za'a bada sanarwar cewa ana da taro ko kuma wani abun na officially dai ace daga ofis yake. To wannan ma yana da buƙatar sai ka sa hannu. Shi ya sa a wannan saƙonnin nakan yi ƙoƙari na ga na sa hannu.

Yaya kake shirya ayyuka? To ina shirn ayyuka ni ta hanya daban-daban. Wani sa'in ya danganta da irin aikin, ya danganta da yaushe za a yi aikin to kowanne da irin shirin da za a mai. Sarnan kaman misali ace, in za muyi aiki a nan garin da nake, to kaga shirin shi wannan shi daban ne saboda shiri ne ba wani na musamman ba da za a tsaya ana shi tsare-tsare. Misali ace za muyi aiki, to zan shirya dawa-dawa za mu je aikin, ya ya kamata mu yi aikin. To kaga idan ka shirya duk waƴannan to kaga ba ka mata matsala. Sannan zaka, zaka faɗa ranar lokacin da za a yi aikin duk wani shiri, na siyo kayan aiki, na siyo abun da za a yi aiki, safar hannu, da zuwa ka tantance ina aikin yake wane iri ne? To duk wannan shirye-shiryen ana yi. Sannan kuma idan aka kasance aikin ba a gari yake ba, to idan ba a gari yake ba kaga wannan shiri ne na musamman wanda za ku yi. Kaga na farko za ku shirya ma kayan abinci. Na biyu in kuna sayan kayan aiki guda biyu ko uku ne, to wannan za ku saya kaman guda goma saboda ku yi mai shiri na musamman. Saboda idan kuka tafi da guda goma za ku iya zuwa garin da kuka je ba lalle ba ne ku sami mai kyau irin wannan, ko kuma idan kun samu ma ku ji kuɗin ya fi haka. Sannan abu na gaba za ku tanadi kuɗin mota. Duk da yake dai wani sa'in daga mai aikin ne zai turo muku da kuɗin mota, wannan shi ma duka yana cikin tsari, yana cikin shirin da ake yi wajen yin tafiya. Sannan abu na gaba bayan kun kammala abinci, kayan aiki, kuɗin mota to sai a sa ranar tafiya. Sai ku shirya ma ranar tafiya kayayyakin ku, ku wawanke, ku shirya duk jakayanku su kasance suna cikin jaka kun yi shiri ke nan. Da lokaci ya zo kawai sai dai ku fito ku tafi, ba sai lokaci ya zo kuma sai a fara shirin to ya za a yi, ya za a yi da wancan, wancan ya kamata a yi abu kaza. Shi ya sa duk wannan shirye-shiryen na ayyuka, muke ƙoƙari muyi su.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo, saboda ina sauraron rediyo da safe da rana sannan da daddare. Musamman ma idan aka ce da safe, to nakan saurari rediyo saboda jin labarai. To saboda ta hanyar rediyo ina samun ingantattun labarai, da labaran siyasa, labaran duniya sannan labaran ciki da waje. Sannan kuma akwai shirin da suke yi na musamman wanda nake ƙoƙari naga na saurara. Gaka kaman da safe, nakan yi ƙoƙari na saurari BBC. Saboda idan kana sauraron BBC da safe, duk wasu labaran duniya za ka yi ƙoƙari kaga kana samun su. Sannan kuma in kana sauraron rediyo, kanka zai riƙa wayewa, za ka riƙa fahimtar abubuwa daban daban. Shi ya sa nake sauraron rediyo. Sannan idan kana sauraron rediyo, akwai la-labarai da suke yi. Kamar ace labaran duniya, wanda su Rediyo Najeriya na Kaduna suke yi, za ka ga duk wani labarai da wasu rahotanni za ka ga na cikin gida da waje za ka ga suna kawo wa. Sannan kuma akwai shirin da ake yi na gaishe gaishe. Za ka ji ana gaishe da 'yan uwa da abokanan arziki a wannan lokacin. Sannan in kana sauraron rediyo, duk wani matsala da wata wayewa za ka riƙa samu. Ba za ka riƙa samu duhun kai ba. Sannan idan kana sauraron rediyo, za ka riƙa jin abubuwan al'ajabi daban daban. Musamman ka ji an ce wancan ya yi kashe wannan, wannan ya yaba. Abin da ba ka tunanin ma zai iya faruwa, to in kana sauraron rediyo za ka ji yana faruwa. Duk shi ya sa dalilin haka ya sa nake ƙoƙari na ga ina sauraron rediyo. Sannan kuma da daddare nakan saurari rediyo saboda ina sauraron Barkata Family. Ita wannan wata tasha ce wadda duk wani koken talaka a wannan tashar ake sharewa. Saboda idan kana sauraron Barkata Family, za ka riƙa jin azzalumai daban daban. Wancan ya cuci wannan, wannan ya zalunci wannan. To inda aka kawo wannan gidan rediyo za ka ga ya yi ƙoƙari ya share wa mutane kukansu. Shi ya sa duk irin wannan lokacin nake ƙoƙari naga na saurari rediyo. Gaskiya ina sauraron rediyo sosai.

Wane irin miya kaka fi so? To, gaskiya miyan da na fi so guda biyu ne, kuma duk kusan kala ɗaya ne, saboda daga abu iri ɗaya kusan ake yin su, sai dai ɗan bambancin su ba shi da yawa. Miyan da na fi so akwai miyar taushe, bayan miyar taushe, sai kuma miyar sallah, wannan wadda za kaga an yi ta zallah da tumatur ne da tattasai, wani sa'in a ɗan sa mata tarugu kaɗan, to, abun da ya sa ake kiran wannan miyar sallah, saboda mafi yawanci zakaga, lokacin sallah ake amfani da ita. Zakaga duk lokacin sallah, ita ce ake amfani da ita, wadda zaka ji ana kiranta miyar dage-dage. Saboda idan lokacin sallah yayi, za ka ga duk wani gida ana ƙoƙari ka ga an siyo tumatur, an siyo tattasai. Haɗin dai kayan miya sosai, zaka ga an yi, saboda ita tana da zaƙi, shi ya sa, sannan ana cin shinkafa ne da ita. Shi ya sa za ka ga mafi yawanci, tun daga yarinta na saba da ita. Shi ya sa, ko da yaushe zan je, ita ce dai abin da na fi so. Sannan sai miyar taushe. Ita kuma miyar taushe, ba shinkafa ake ci da ita ba, Ita ana cin tuwo ne da ita, amma tuwon da ake ci da ita, ana cin tuwon shinkafa, ana cin tuwon masara, kai har tuwon dawa ana ci da ita. Sannan hatteba, wadda akeyi da gari, ana ci da miyar taushe. To ka ga biyun nan, su ne gaskiya nake so. Ita miyar taushe, abun da ya sa nake sonta ita ma da tumatur, da tattasai, da tarugu, da albasa, sannan sai a samo alayyahu, sai asa. Wasu kuma suna kiranta miyar ganye, saboda alayyahun da aka sa mata. Kuma abun da ya sa ma, alayyahu yana ƙarin jini, yana ƙara lafiya. Amma kuma ita, ba'a shan ta da yawa, saboda idan aka sha ta da yawa, tana ɓata ciki. Amma ni gaskiya ko na sha ta da yawa, ba abun da take mun, saboda gaskiya na yadda da cikina yana da kyau. Shi ya sa ni ban da matsala da shan miyar taushe. Kaga akwai miyar taushe, akwai miyar dage-dage. To waƴannan miyar guda biyu, su ne gaskiya na fi so, saboda ina shan su sosai, saboda idan ina shan su har ba na gajiya, gaskiya.

Kana da katin kasuwanci? Eh, akwai katin kasuwanci. Duka da dai ba kasuwa na fiye zuwa ba amma ina da kati wanda akwai lambar waya a jiki, akwai lambar gida sannan kuma akwai lambar shago. Saboda duk lokacin da ake bukata ta idan da wannan katin ko da nunawa kai za a zo a kawo ka har inda nake. Sannan abin da ya sa nake da katin kasuwanci saboda da wannan katin sunanka zai isa waje-waje da yawa zai isa inda ba ka tunani saboda wani zai ba wani katin ya nema ka saboda idan akwai wannan katin har wata kasar ma sai ka ga sunan ka ya aje. Da wannan katin a duk inda kake za a zo a nema ka. Shi ya sa nake da katin kasuwanci. Sannan katin kasuwanci abu ne mai muhimmanci wanda daman ya kamata ace duk wani mai aiki ko aikin hannu ko a kasuwanci ko ma menene ya kasance yana da wannan katin saboda da wannan katin ko da ace tafiya za ka yi ka sa wannan katin aljihunka to ya isheƙa sheda duk inda kake so kaje saboda a duk ko da bacewa ka yi kanuna wannan katin to za a kawo ka inda ya kamata. Za a kawo ka wajen da ya kamata kaje saboda indai kana da wannan katin ko da ka ma ka akai 'yan sanda ko ma dai wasu hukumomi to in ka nuna wannan katin an san cewa kai ba zamba banza kake yi ba. Kai kana da sana'arka saboda ga katin shaidarka na sana'a ga inda kake ga daga inda ka fito. Sannan kuma kwastomomi idan kana da wannan katin za su riƙa zuwa wajenka saboda wani zai ba wani katin ya nema ka. Wani wannan katin zai gani daman yana neman irin ai mai irin wannan aikin da kake yi ko kuma yana son siyan wani abu a wajen-a wajenka to bai san inda zai samu ba to ka ga da wannan katin sai ya nema ka. Shi ma katin aika man tall-tall-tallata haja ne, tallata aiki ne to shi ya sa na yi ƙoƙari na mallaki katin kasuwanci saboda katin kasuwanci abu ne mai muhimmanci.

Yaya kake jira a layi? To, yanda nake jira a layi, na kan bi tsaho yanda ya kamata. Ina ganin yaya tsawon yake, daga ina ya taso. To sai na bi shi. Wani sa'in na kan jira a kan layi. Wani sa'in kuma idan na bi layin, naga akwai inda ya kamata na je na zauna na huta idan layin ya yi tsawo, to na kan tashi na tafi na je na zauna. Misali, a ce layi ne wanda za ku daɗe ku ɗauki awoyi, ku kai inda ya kamata ku ai, muku abin da za ku yi ba, to na kan sa sheda musamman a ce wanda nake bayan shi. Saboda idan ka daɗe a tsaye, ƙafafuwan ka za ka ji suna zafi. To na kan sa layi sannan na je na samu waje na zauna ko kuma na je na wasu yin harkokin nawa kafin wannan layin ya iso kai na. A misali kuma, idan zan bi layin kuma, na kan tsaya da ƙafa ɗaya. Idan na daɗe, na daɗe saboda wannan ƙafar-- saboda kana sa ƙafa biyun duka su gaji har lokaci ɗaya. Idan na tsaya a ƙafa ɗaya, na daɗe, na daɗe sai in canza in tsaya a ƙafa ɗayar. A haka, a haka za ka ga har ka je ta yi nisa ko kuma layi ya zo kan ka ma ba tare da ka wani gaji ba. Amma idan ka tsaya ƙafarka guda biyun duka, za ka ga duk ka gaji. To na kan bi layi ne ta hanyar guda biyu. In ma dai na samu, na samu na sa ka fa sheda a kusa da wanda nake na ce ya jira mun, na je na ɗan huta ko kuma na tsaya a ƙafa ɗaya. Idan na huta, na-- sai ɗaya ta huta sai ita ma ɗayar in sata. To ta hanyar-- ta wayen hanyoyin za ka daɗe kana bin layi ba tare da ka gaji ba. In ma ka gaji, za ka ga dai gajiyar taka, ba wadda ka yi ka kawo ba ne. Za ka ga gajiya ce ba kamar wanda ya tsaya ƙafafuwan shi guda biyun ba ne. In kuma layi mai yawa ne wanda har kana bukata hutu, to za ka kafa sheda sannan sai ka je ka yi abin da za ka yi ka dawo. Yanda nake yi, na bi layi ke nan.

Menene kake ji tsoro? To ina jin tsoron Allah Subhanahu wa Ta'ala domin shine ya halicce ni. Duk wani tsoro biyo bayan nashi ne saboda tsoron da za ka ji na wani abu ko na wani mutum ba kamar jin tsoron Allah ba. Saboda shi tsoro yana da wani abu. Idan ba ka ganin abu to ba za ka ji tsoron shi ba. To amma shi wannan Allah Subhanahu wa Ta'ala shi ya halicce mu. Shi mu ba mu ganin shi amma shi yana ganin mu. Ad duk inda muka shiga, ad duk inda muka ɓoye. Shi yana nan yana ganin mu, ya san abin da muke aikatawa. Ya san me muka aikata. To don haka shi ya sa nake jin tsoron Allah saboda ba ka san lokacin da zai kama ka ba. Ba ka san lokacin da za ka mutu ba. Shi ya sa ka ji tsoron Allah sai Allah ya kiyaye ka daga wasu sharruka. To sannan kuma tsoro na yau da kullum akwai tsoro wanda za ka ga mutum yana jin tsoron wata dabba ko tsoron wani abu kar ya same shi ko wani ciwo. To ni da tsoron Allah nake ji. Sannan kuma a halayya ta ɗan adam ina jin tsoron dabba kamar kare. Gaskiya bana son kare saboda kare, abu inda kare yake ma ni in ka ga na bi wajen to dole ce ta sa ni na bi. Amma in ba haka ba gaskiya bana bin inda kare yake. To gaskiya amma tsoron da nake ji na Allah ya fi wanda nake jin tsoron kare. Shi dai wannan kawai halayya ce ta ɗan adam wanda idan ba ka wannan ba dole za ka ɗan samu wani abun da kake jin tsoro. To gaskiya ina jin tsoron kare saboda ni bana so ma na gaya ta ma ni bana so na gaya inda nake. Shi ya sa duk bana son shi gaskiya kwata-kwata.

Kana amfani da kunnen waya? A'a, ba na amfani da kunnen waya. Abin da na fahimta da wannan tambaya yana nufin earpiece. To gaskiya, ni ba na amfani da kun abun kunnen waya, saboda yakan dame ni a kunne. Amma da lokacin da nake matashi, nake ɗan yarona har faɗa muke yi da babana. Saboda idan ya ga na sa wannan abun, ya kamon faɗa sosai. Yana hana ni sawa, saboda ni kuma a lokacin ina sawa har na ƙora ƙara. Ai ta mun magana ma wani sa'in ban ji ba. To ta wannan dalilin ne ya sa ya hana ni sawa har idan ya gani da shi nake faɗa, ya ke mun faɗa sosai. To shi ya sa kuma a lokacin dai gashi ina ɗan sawa sai da wani sa'in nakan boye in na gan shi sai na cire. To tun yana mun faɗa ma har ya hakura, ya daina. Amma kuma gashi a hankali a hankali yana ɗan fara girma to sai gashi. Ni ma da kaina nazo sha'awar ma na sa, ba na yi. Saboda ko da irn wannan Bluetooth ɗin ma da ake sawa to ni ba na sa shi. Saboda kwata-kwata damuna yake. Zan ji ni ba ma ya mun daɗi. Saboda ina sawa zan ji ya fara damuna a kunne. Shi ya sa ma na yi ƙoƙari na cire na daina ma sawa. Saboda ko da idan ina aiki na kan yi ƙoƙari na ga nasa. To amma a hankali a hankali ma gashi nazo na daina sawa. Na ji ba ya mun daɗi. Na ji ba na son ma sawa. In na sa ma damuna yake. Shi ya sa gaba ɗaya na yi hakura da shi. Da ace ina so da Bluetooth ma zan siya na riƙa amfani da shi. To amma da yake ba na so, shi ya sa ko sha'awar siyan Bluetooth ɗin ma ban yi ba. Balantana kuma earpiece wanda zan riƙa amfani da shi. Shi ya sa gaba ɗaya ba na amfani da su. Gaskiya ba na amfani da abun kunnen waya.

Sau nawa kake kallon mudubi? Gaskiya ina kallon mudubi sau shida zuwa sau bakwai a rana. Saboda ɗakina, saboda ina kallon mudubi da yawa, shi yasa a ɗakina na sa mudubai kala kala. A cikin bayi ina da mudubi, a cikin uwarɗaki ina da mudubi. Sannan akwai wani ɗaki shi na daban, shi ma ina da mudubi. Sannan a falo akwai mudubi. Saboda duk ina yawan kallon mudubi shi yasa nake sa mudubi kala kala a cikin ɗaki. A misali idan na tashi da safe, na kan yi ƙoƙari na je na ga, na kalli mudubi, na duba, na taje kaina, nayi brush ɗin kaina, nayi brush ɗin baƙi. To, don haka ina kallon mudubi a wannan lokacin. Sannan idan na fito na gama, nayi shafa, ina kallon mudubi. Idan na kalli mudubi, nakan duba sosai, sosai. Sannan sai na koma na je mu ci abinci. Idan muka ci abinci, nan ma sai na tashi na je na kalli mudubi. Na gogge baki, na shasshare, sannan sai na kama hanya na fita. Sannan idan na dawo, ina dawowa, zan yi ƙoƙari na je bayi. Na ɗan watsa ruwa, na yi wanka. To a wannan wajen akwai mudubi a bayi. Nan ma zan tsaya na duba, na kalla. In na kalla, na fito daga bayin. To idan na fito daga bayin na zo na zauna, na huta. To a falo ma inda nake akwai mudubi. To a nan ma zan je na ɗan kalli mudubi saboda gaskiya ni mai sha'awar gyare-gyaren jiki ne, mai gyara kai da fuska. Shi yasa na ɗan ajiye mudubi sau tari, don ina kallon mudubi sau tari. Saboda ina kallo sau biyar zuwa sau shida a rana gaskiya.

Menene burin ku a aiki? To, duk wani mai aiki yana da burika kala-kala wanda yake so ya cimmawa a aiki. Saboda burin ne ma ya sa kake yin wannan aikin. To, misali da farko dai buri na na farko wanda ya sa aiki shine na ga nayi aiki ingantacce, na ga nayi aiki mai kyau, na ga nayi aikin da kowa zai yaba. To, buri na na farko kenan. Sannan buri na na biyu shine na samu kuɗi. Ina da burin na ga na samu kuɗi a aiki saboda shi ya sa ma nake zuwa nayi aikin. In da ban da burin samun kuɗi to ba zan ma je nayi wannan aikin ba. Don haka nake zuwa na jajirce, na ga na daɗe ina aiki. Kaga idan ka yi aiki mai kyau ka inganta aikinka, kaga buri na farko kenan na inganta aiki. Na yi aiki mai kyau wanda kowa zai gani ya yaba. To, abin da nake so ne ya sa nake so kowa ya ga aikina ya yaba saboda aiki ne yau nayi na gama wannan. To, ina fatan cewa gobe ma wani ya gani ya kira ni na zo nai mai. To, shi ya sa nake so na ga nayi aiki mai kyau. Na inganta aikin. Idan na inganta aikin to sai yasa wani idan ya kira ni, kaga wannan burin na ya cika. Burin idan-- buri na ya cika. Idan nayi aiki mai kyau aka kira ni, to kaga wannan burin nawa ya cika. Sannan kuma bayan haka akwai kuɗi. To, idan na samu kuɗi a aiki to ka ga shi ma wannan burin nawa ya cika. To in-- abin da na fi buri a aiki daman shine guda biyun nan na yi aiki mai kyau. Wani ya gani, ya ji daɗin aikin, ya, ya kira ni ko kuma idan nayi aiki na samu kuɗi wanda zan je na rufa ma kaina asiri da 'yan uwana da iyaye. To, ka ji abin da ya sa nake da wannan burin kenan. Buri na a aiki shine na samu kuɗi, na kyautata ma 'yan uwana da abokanai na da iyaye na da iyalina gaskiya. Ina son wannan abu.

Kana iya kunna wuta? To, kunna wuta kala kala ne. Akwai wuta wadda za ka je ka danna maƙyassi ka kunna, akwai kuma wanda za ka danna lita ka kunna, akwai kuma wadda za ka kunna shana. To, wuta nakan kunna leta na sa ma gas ya tashi. Nakan kunna wuta ta lantarki ta tashi. Sannan ina kunna wuta ta jinɗimi haka. To, bari na yi muku bayanin yanayin yadda nake kunna wuta ta shana. Wuta ta shana musamman a lokacin girki, na kan yi ƙoƙari naga na haɗa gawayi. Idan na haɗa gawayi, na haɗa karare, ba karare ba, irin su ledoji. Idan na haɗa ledoji, sai na sami ƙyalli wanda zai daɗe yana ci, sai na haɗa su, sai na kunna. To, idan na kunna, zan samu gawayin din na jajjera su na jajjera su na rufe wutan nan sai inda iska za ta riƙa shiga amma ba mai yawa ba. To, idan iska tana shiga ba mai yawa ba, wannan wutar tana ci. To, shi kuma wannan gawayin da na rufe da shi zai riƙa ruruwa, zai riƙa ruruwa daga haka daga haka har ya zo ya yi rushi. Idan ya yi rushi, to sai in zo, sai in gyara shi, sai in ƙara wani gawayi. To, idan na ƙara wani gawayi, sai kaga wuta ta tashi, sai kaga an samu abun da ake so. To, ta haka nake ƙoƙari naga na kunna wuta. Gaskiya ina, na iya kunna wuta sosai don idan na tsaya na kunna ma wuta, kowata macen ma albarka wajen iya haɗa wuta a yi girki. Saboda ba tun yanzu ba, tun lokacin da muke fita wajen aiki, na kan yi ƙoƙari naga na haɗa wuta ta itce ma ba ma ta gawayi ba. Saboda wutar itace ita ma tana da wuyar tashi. Saboda idan ba ka yi dace ka samu itace mai busasshe ba, to za ka yi ta fama da ice ƙarshe ya zo baya ci. To shi ya sa na iya haɗa ice, na iya haɗa wuta sosai. Gaskiya ina haɗa wuta ta tashi har a yi girki sosai.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? To kallon waya ta, na kan ɗiba sa'o'i da yawa na kan kalli waya. Saboda idan ka raba rana, rana za ka ga akwai awa goma sha biyu. Wani sa'in ma awa goma sha huɗu a ina, a wajajen da nake. To gaskiya lokacin da ba na kallon waya kawai lokacin da nake aiki. Saboda ko aiki nake yi, za ka ga na ciro waya na kalla tukunna na maida ta aljihu. To a misali yanzu, ace ka ga tun da na tashi da safe na kalli waya, na ɗan yi aiki da waya har na wani lokaci har na kai kusan ƙarfe tara ina kallon waya. Sannan na fara aiki. To da na fara aikina zuwa ƙarfe sha ɗaya na gama abin da nake yi. To na ciro waya ina ta aiki da ita, ina ta aiki da ita in har zuwa yanzu. To kuma ka ga daga da safe ace nayi na sa'a ɗaya yanzu nayi kusan na sa'o'i biyu kenan zuwa uku a maganar da ake yi. To ka ga bayan wannan in na gama da wannan, to kuma zan cigaba zuwa anjima. Yanzu idan na bari na huta, anjima zan ci gaba. Gaskiya zan iya faɗa muku cewa ina kallon waya ta aƙalla na sa'o'i goma sha uku a rana. Saboda a rana gaba ɗaya muna da sa'o'i goma sha biyu ne, ma sa'o'i ashirin da huɗu ne. To ka ga ashirin da huɗu an cire sha uku, to ka ga akwai sauran goma sha ɗaya. To sauran goma sha ɗayan su ne, su ne na bacci da sauran wasu abubuwa aikace-aikace. Aƙalla ma fa inda na faɗa muku kenan. To wani sa'in ma na kan kalli waya fiye da wannan lokacin. Saboda duk abubuwan da nake yi gaskiya da waya.

Me kake yi da ragowar abinci? To idan da daddare ne abinci ya raguwa, abin da nake yi da shi, nakan samu waje mai kyau na ajiye shi. Saboda idan ba ka samu waje mai kyau ka ajiye ba, zai iya lalacewa. A misali ace, kar ka rufe shi sosai. Ka samu kwando ka kife shi da shi. Saboda idan ba ka kife da kwando ba zai iya yin yami ko yayi tsami ka ga ya lalace. To, iya abu na farko da nake yi da shi, idan ya rage da daddare, na kife shi da kwando, gari na wayewa, za a je a samu a ɗumama. To idan aka ɗumama shi, sai ka ga da safe abin da za a nema ba ya kai ya kawo ba ne. Sai ga abin da za a nema ɗan kaɗan ne. Abu na farko in na kife shi, na tashi da safe aka ɗumama, to wannan wanda ya rage ɗin aka ɗumama dashi zamuyi karin safe da shi zamu karya. To ka ga ba tare da an nema wani abu ba, na yi, an yi saving din wasu abubuwa ke nan. Sannan abu na biyu abin da nake yi da abinci, nakan samu almajirai a ba su. Saboda idan abinci ya rage, maimakon ku je ku zubar ko kuma kuyi wani abu da wanda bai dace da shi ba, sai ku nemi ma buƙaci wanda yake bukata sai ku ba shi. Duk da dai ba wai dole sai ya rage ba tukunna ake basu. Ko da ace yanzu aka kwashe suma akan kwaso musu. Amma idan ya rage ɗin aka ci da safe, in na dare ne aka ci da safe to shi ke nan. In kuma ba haka ba idan ya rage to sai a nemo almajirai sai a ba su. Saboda su ma za su ji daɗi. Sannan kuma idan irin ya rage ɗin nan ne ko ya lalace to ba zubarwa za a yi ba. Akwai wanda suke kiwon dabbobi to su ma suna bukata sai a ba su abincin. To kaga hanya uku wanda nake yi, nake, nake wannan ɗin abinci kenan. Nake yadda nake yi da abincin da ya rage. Ina ba dabbobi, ina ɗumamawa da safe sannan ana ba almajirai. Duka wannan hanyoyin nake bi wajen nagana tafiyar dashi.

Kana iya hawan keke? Eh, ina iya hawa keke gaskiya sosai ma saboda ba tun yanzu ba tun ina ɗan ƙaramin yaro yayana yake hawa dani keke. Don bazan taɓa mantawa ba akwai lokacin da muka hau keke dani da yayana shi ya saki kan ni ma na saki kan kuma ya ci gaba da tuƙi. To a wannan lokacin ba'a samu wanda sukayi ganganci irin na mu ba ba'a samu wanda sukayi tuƙi cikin ƙwarewa irin na mu ba. To tun a lokacin nake hawa keke sannan yanzu ma nakan hau keke ina yin tuƙin tsaye. Kai wani tsaye ha kwanciya nakeyi irin rigingye na dinnan ina tuƙin keke sannan nakan saki kai nayi tuƙi nakan yi tsalle a kan keke nakan hau waje daban daban a kan keke. Saboda ni na meda keke ba wani abun tuƙawa miya da wuya ba saboda tun ina ƙarami na nake tuƙin keke yanzu ma haka gashi duka idan na samu nakan hau duk da ya ke dai ni banda wata keke yanzu a hannuna. Saboda da ina da keɓuna ma me keke ake ma kirana saboda ko da wani za gana da keke ko a kenan aka yi sai ka gane da keke a hannuna saboda saboda in dai zan je waje to za ka gane da keke na tafi saboda keke a lokacin ta zama mun kawai abun wasa abun tuƙi abun jin daɗi saboda har haya ma nake yi da keke nakan ba da hayar keke.